Ku gaya mani yadda za ku, yadda kuka zaɓa tsakanin abubuwa biyu kwanan nan. Yadda muka zaɓi abubuwa tsakanin guda biyu kwanan nan shine an duba wanɗa yafi inganci ne tsakanin, tsakanin abubuwa biyun da muka ɗauka sai muka ɗauka mai ingancin.

Ku gaya mana game da wasan da kuke yi, tun ƙuruciya? Wasan da muke yi tun ƙuruciya, ita ce wasan, wasan 'yar gala-gala. Wannan wasa ne da ake yin sa a nayinsa ne ana zana layi ana tsalle ke sa. To, shi ne wasan da muka taso mu nayi tun ƙuruciya.

Gaya mana daga ina kuke samun labarin yanayi? Yadda muke samun labarin yanayi muna samunsa ta gidajen rediyo ko gidajen talabijin ko kuma ta wayar hannun mu. So waƴannan kafofi suna bada labaran yanayi. Labarin yanayi da ake ciki, safe da yamma haka suke bada labarin. So, tanan muke samun labaran wayoyin hannun mu, rediyo.

Yaya kake raba ayyukan gida tsakanin mutanen gidanku? Yanda nake raba ayyukan gida tsakanin mutanen gidanmu shine akwai wanda suna aikin wanke wanke, akwai wanda suna shara, akwai masu wanke bayi, akwai masu girki, akwai kuma masu shara. So kowa haka ake raba masa aikinsa.

Rubutunka yana da kyau. Rubutuna yana da kyau sosai. Domin a makaranta ma ina ma wasu rubutu sosai. Suna biyana in musu rubutu. Yanzu ma da na gama makaranta in zan yi rubutu to za ka ganshi da kyau lafiya lau. Kuma wasu ma ina masu rubutu in sun samu rubutu haka su kawo musu rubutu su biya ni. So ina rubutu mai kyau.

Ku gaya mana yadda safiyarku ta saba farawa. Yadda safiyar mu take farawa shine idan an kira asuba, sallar asuba so zamu tashi muyi sallar ehn na rak'atani, fijir, muyi addu'o'in mu sannan mu je muyi sallar asuba. Idan muka dawo sai mu ɗanyi exercise, idan muka yi exercise muka dawo sai mu yi breakfast mu karya.

Ku bamu labarin da kakanninku suke bayarwa. Labarin da kakanninmu suke bayarwa shine labarin abin da ya faru a baya kafin zuwanmu kenan. To za su bamu labarin tarihi ko muce tarihin abin da ya faru a baya, irin su yaƙin duniya ko yaƙin Biafra.

Menene nasara take nufi a gare ku? Nasara abin da yake nufi a gare mu shine ka yi wani abu da zai amfani al'umma ko ya amfane ka, musamman ma dai al'umma. To wannan shine nasara kuma abinnan ya zama anyi shi cikin lafiya lau da ci gaba.

Ku bamu labarai masu talla a cikin mota da titi da ƙwazon aikinsu. Waɗannan mutanen gaskiya suna aiki sosai. Za ka ga suna bin mota mota, suna sayar da kayansu, suna tallata hajar su ana siya. So gaskiya waɗannan aiki suna ƙoƙari sosai suna kuma ba da gudummuwa a tattala.

Ku gaya mana game da tsaftace farfajiya. Tsaftace farfajiya wani abu ne mai matuƙar mahimmanci kuma mai kyau. Sanda duk lokacin da ka, ka tashi da safe ko ka buɗe kasuwa ko shago ko dai wani wuri za ka share ka in na goge wani ka goge, in na wanke wani ka wanke, so za ka ga wurin ya yi kyau ya ba da sha'awa. To kai kanka za ka ji daɗikuma mutane danta suka zuwa su ji daɗi.

Ko a ƙarƙashin magana za ka zo ko? Ku bayyana yadda take neman tabbatarwa. Yadda take neman tabbatarwa shine, ana so a ce za ka zo ɗin ne ko ba za ka zo ba. To shine za a tambaye ka, shin za ka zo ko ba za ka zo ba? In za ka zo aka ce zan zo.

Motsa jiki ko abinci mai kyau, wanne yafi muhimmanci a ganin ku? Me yasa? Abin da yafi muhimmanci shine kaci abinci mai kyau, so sabida shi abinci mai kyau yana gina jikin ɗan adam ne. So daga lokacin da ka ci abinci mai kyau, zai gina ma, zai gina ma jiki to, ko baka motsa jiki ba.

Ku gaya mana yadda kuke ajiye lambobin waya. Yadda muke ajiye wayun lambobin waya muna ajiye su ne a kan wayoyin mu. Sannan kuma muna da diary da muke rubuta su sabida kada su ɓace ko da wayoyin mu sun samu matsala. Sannan kuma muna ajiye su a kan email ko da mun canza waya.

Yaya kuke tabbatar da tsaftar ruwan sha a gidanku? Yadda muke tabbatar da tsaftar ruwan sha a gidan mu shine muna amfani da borehole masu tace ruwa. Sannan kuma muna amfani da, da wuta mu dafa ruwan zafi ko mu sa a murhu mu sa ruwan zafin mu dafa shi.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa. Dun da ita ma nike yawo a mota na in kuma ba zan fita da mota ba, ina ɗaukan ta in riƙe ta a hannu saboda ruwan sama kar ya taɓa ni ko ya jiƙa ni. So ina amfani da lema sosai lokacin ruwa.

Yaya rayuwarku ta yau da kullum ta bambanta da lokacin yarintarku? Yadda ta bambanta shine lokacin yarintan mu, komai yi mana ake, za a ciyar da mu, a shayar da mu, a ba mu, a kai mu makaranta amma yanzu kuma da kanka za ka ciyar da kanka, za ka je makaranta, ka biya ma kanka kuɗin makaranta.

Wanne yanayin ɗaki kafi so? Yanayin ɗakin da na fi so shine ɗakin da akwai wuta, akwai POP, akwai tiles, sannan akwai katifa, akwai AC. So yanayin ɗakin da na fi so ke nan. Dafanka.

Menene abuna farko da kuke duba a wayarku idan kun tashi? Shin al'ada ce mai kyau? Eh, al'ada ne mai kyau. Abuna farko da muke duba a wayar mu in mun tashi shine lokaci. Domin kasan lokacin daka tashi, sannan kuma me zakayi a wannan lokacin.

Yaya ake ƙin yarda cikin ladabi a Hausa ba tare da ɓata zuciya ba? Yadda ake ƙin yarda ba tare da ɓata zuciya ba, ana ƙin magana ne. In aka magana sai mutum ya yi shiru da bakin shi, ba zai ce komai ba, ba zai ce "ya yadda", ba zai ce "ba zai bai yadda" ba. To zai yi shiru ne ya dan duba fuskar shi.

Nawa ruwa kake sha kullum? Ina shan ruwa aƙalla lita goma a rana. Don rana ina iya shan ruwa lita goma kuma ina iya siyan lita goma a naira dubu biyar gaskiya. Haka nake shan ruwa kullum. Sha lita aƙalla lita goma.

Ku bamu labarin lokacin da wani ya taimake ku ba tare da kun roƙa ba. Lokacin da wani ya taimake mu ba mun roƙa ba, ina tafiya ƙafa ne, so ina ta zufa ina shan wahala dai. So, sai wani mai mo- keke napep ya zo, yaga dai alama yace "bari in hau in rage maka hanya."

Ku bayyana yadda kuke gyara ƙananan abubuwa a gida. Yadda muke gyara ƙananan abubuwa a gida shine idan suka ɗan lalace muka ga zamu iya gyarawa so sai mu gyaggyara su da kanmu. Idan kuma muka ga ba zamu iya gyarawa ba sai mu kira mai gyara ko kuma mu kai ma mai gyara ya gyara mana. Waɗannan da muke gyara su, kawai muna da kayayyakin gyara.

Ku gaya mana game da kiwon dabbobi. Kiwon dabbobi wata sana'a ce da ake samun kuɗi sosai, sannan kuma za ka ji kana bala'in sha'awan waɗannan dabbobin. Zaka ga kamar kun zama abokanai da su, so gaskiya yana da matuƙar amfani wallahi.

Bayyana hoton da kuka fi so sosai. Hoton da na fi so sosai shine hoton, hoton babana da mamana na aurensu. To kullum in naga wannan hoto yana bala'in burgeni ina bala'in son wannan hoto sosai domin ina tuna lokacin da suka yi aure ne. Hoton yana wanda yana burge ni sosan gaske.

Wane irin biredi kuka fi so? Biredin da na fi so, na fi son biredi. Wani biredin ana ce mai shi New Age. Wannan biredin yana da daɗi sosai. So kuma da fulawa ake yin sa da siga. To biredin ya na da daɗi sosai. Na fi son wannan biredin. So biredi ne sannan kuwa.

Ku gaya mana game da babur mai ɗaukan fasinja. Wannan babur mai ɗauka fasinja babur ne da yake ɗaukan mutum ɗaya ko mutum biyu akwai kuma mai ɗaukan mutum uku ma. Babura ne da ake amfani da su ana ɗaukan fasinja kuma ana biyan kuɗi ana samun alheri da su.

Ku gayamana game da yara masu batsa da yewa, da waya. Waƴannan yara masu dawaya, yara ne masu ɓarna sosai. Naga suna yawan wasa da waya saboda basu san nawa suka saye ta ba, ba aka saye ta ba, so ba ruwan su kota lalace ko karta lalace. So sai ana yi, ana kwaɓansu, ana hana su.

Ku bayyana yadda ake girki da manyan tukwane don biki. Yadda ake girki da manyan tukwane don biki, so ana samo manya manyan tukwane ne domin akwai masu bada hayan waɗannan tukwane sannan mata suke kira ƴan uwansu mata, ƙawayensu sannan.

Ku gaya mana yadda gida take tafiya idan wuta ta tafi. Yadda gida yake tafiya idan wuta ta tafi, shi ne za ka ga gidan yayi shuru yayi duhu. So alamar wuta ta tafi kenan, ko in ce an ɗauke wuta. So idan ba ka da sola ko ba ka da generator, za ka ga gidan yayi duhu ba daɗi.

Yaya kake jin hayaniya? Ina jin hayaniya ne idan na shiga kasuwa ko na shiga inda akwai mata-- cin koso. To zaka ji hayaniya ko ta ina wanda ba ka saba ji ba. To musamman idan kana kasuwa dai. To shine zaka dinga jin hayaniya can ana cinikayya, can ana cinikayya, can masu talla suna yi.

Wace al'ada kuke fatan ta isa hannun tsara mai zuwa? Wace al'ada kuke fatan ta isa hannun tsara mai zuwa? Al'ada amfani da ita yadda aka koyar da su, al'adar da kanta ko kaɗan.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane ta fannoni daban-daban, ta fannin ilimi, ta fannin lafiya, ta fannin sana'o'i, so gaskiya ina taimakawa masu ta wurare daban-daban. Wa'ennan kaɗan daga cikin fannonin da nake taimakawa mutane ke nan sosai, koya masa.

Yaya farashin gona yake sauyawa kowace shekara? Yadda farashin gona yake sauyawa kowace shekara shine a duk lokacin da taki yayi tsada so farashi yana sauyawa sosai a kasuwa sannan ko kuma farashin yayi ƙasa na taki da kayan amfanin, so kayan amfanin gona suna ƙasa.

Ku gaya mana ga-ku gaya mana game da faifan hasken rana. Faifan hasken rana wato wanda aka fi sani da sola. Wannan haske ne da ake amfani da shi domin ya ba da wutar lantarki a gidaje da shaguna da wasu wurare ko ma'aikatu haka.

Yaya kuke sanin abu mai tsada? Ya ya ya cancanci yana yin shi yadda muke ganewa akan quality inganci, to in ka ɗaga abu mai tsada zaka gane da inganci sosai fiye da wanda bai kai shi tsada ba.

Kana yin bacci da rana? Eh ina yin bacci da rana. Ranan da babu aiki kenan. Ranan da nake free, nake hutu ke nan. So ranan ina yin bacci da rana. Amma idan akwai aiki bana bacci da rana. Oh haka abin yake. Ya danganta.

Me kake yi da farkon lokacin da ka isa ofis? Farkon lokacin da na isa ofis, ina zuwa in gaishe da ogunana ne na farko. Sa da na shiga ofis ɗina, sai in buɗe kwamfutana, in gani ina da saƙonni ko wasu ayyuka da aka samin wanda zan fara da su. To haka nake bin.

Kula da mata masu juna biyu a unguwar yaya yake gudana. Yadda yake gudana shine akwai asibitin ƙaramin asibiti da gwamnati ta buɗe wato primary health care. To nan ana zuwa ana kula da su ba tare da ko sisi ba wanda take da juna biyu za ta je asibitin, kula da ita, a duba ta.

Yaya kuke kashe lokaci a hanya? Yadda muke kashe lokaci a hanya, idan muka ga abokanenmu a hanya muna tsaya mu gaishe, mu gaisa da su maɗayin fira kafin mu wuce. To kafin mu je inda za mu je, za mu ga mun kashe lokacinmu a hanya. So yadda muke kashe lokacin mu ke nan, da inda muka gani sai mu tsaya.

Me kuka fi so a harshen Hausa? Abin da mu ka fi so a kan sa shi ne yadda kalmomi ake yin su a cikin a natse. Da kuma yadda kalmomin suke fita.

Shin akwai abin da kuka tabbata da shi ta amma kun canza ra'ayi game da shi? Haka wai, abin da muka tabbatar da shi da shine shuwagabanninmu za su iya gyara alamura amma dai yanzu sun canza ra'ayi, ba za su iya ba.

Mi yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Abinda yake bamu ƙwarin gwiwa a aiki, inga sauran ma'aikatan mu suna jajircewa, sun sa jiki suna aikin, ba tare da jin kasala ba ko jin wa ni abu. To wannan abun yana ƙara ƙwarin gwiwa sosai, na sa ka ƙara zagewa.

Kana sauraren rediyo? Eh, ina sauraron rediyo. Ina sauraron rediyo, ina jin labaran duniya, ina jin wasu programs irin su shirye-shiryen dare da ake yi a gidajen rediyo, irin su.

Toh, ku gaya mana lokacin da na'ura ta lalace ba zato. Lokacin da na'ura ta lalace ba zato, lokacin ina amfani da kwamfuta ne. Na'urar kwamfuta kawai ta lalace ba zato. So nan ranar aiki, aiki ya ɓaci, aiki ya dawo baya sosai.

Wane shirin yarinta kuke tunawa har yanzu? Shirin yarintan da muke tunawa har yanzu shine wani wasa da muke yi na kantas da ƙwanƙwalati. So wannan wasa da ake yin shi har yanzu muna tuna sa saboda yadda ake buga wannan wasa. So gaskiya shi ne wasan da muke tunawa.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Yadda nake shara, yanke shawara a aiki, ina, ina yanke ta ne a lokacin da muka tattauna da sauran ma'aikatan, ma'aikatan mu da ogan mu, da sauran ma'aikata so sai mu yanke shawara. In na ji ra'ayin kowa da kowa a kan batun.

Wace rawa shan ruwa yake takawa a yinin ku? Gaskiya tana taka babban muhimmiyar rawa. Domin ina yawan shan ruwa sosai, ina shan lita, aƙalla lita goma a rana. So gaskiya tana taka rawa. Ina jin daɗi sosai. Lafiyana yana ƙaruwa sosai.

Yaya kuke gaisawa da wanda kuka haɗu da shi a hanya, yanda muke gaisawa da wanda mu ka haɗu da shi a hanya, muna sallama ne da farko ko in mai sallama in naganshi ko shi ya yi min sallama da farko, so sai muje mu miƙa hannu mu gaisa, mu gaisa da juna, ya kwana biyu, ya aiki, ya gida, ya iyalai.

Kuga ya mana game da rijiya ko mabuɓɓuɗugar ruwa. Mabubuɗugar ruwa, rijiya haka ta ake yi, tayi zurfi sai ruwa ya zo. Sai kuma akwai rijiyar burtsatsi, akwai kuma borehole. Wainnan duka abubuwa ne da yake ba da ruwa.

Ku bamu labarin aikinku na farko ko hanyar farko da kuka samu kuɗi. Aikin mu na farko da na fara yi shine aikin, aikin ɗinki. So daga nan na canza aikin ɗinki na koma aikin fenti. So wannan aiki shine aikin da na fara yi na samu kuɗi.

Idan kuka yi tunanin fasahar nan gaba me ya ke burge ku? Abin da yake burge mu yadda, yadda fasahohi suke kawo cigaba a duniya. To fasahohin da za ka ga sun kawo ci gaba masu ɗorewa wanda za a daɗe ana amfani da su nan gaba, yanzu da nan gaba.

Kuna son shayi ko wani abu? Ku bayyana yadda kuke shirya shi. Eh, inason shayi sosai. Yadda kuma nake shirya shi, ina zuwa in siyo kayan shayi ne in ije a gida na. To idan zan sha sai in dinga amfani da shi a hankali, a hankali. Ina siyo irin su citta, kananfari, masoro.

Yaya kake jurewa zafi? Ina jurewa zafi ne ta sanda zafin yayi yawa in samu in ɗinga watsar ruwan sanyi a jikina, so haka nake ƙoƙari in yi domin in jurewa zafin ko kuma in samu AC ko ruwan sanyi haka in ɗan dinga sha.

Yaya kuke sauya miya daga mako zuwa mako a gidanku? Daga kuka zuwa taushe, so yadda muke juya miya a gidajenmu daga mako zuwa mako shine muna da timetable. Toh yadda muke yin timtable ɗin ko wacce rana akwai irin miyar da za a yi toh haka time table ɗin ya ke tafiya har miyar ta zagayo.

Gaya mana yadda ake ajiye abinci a gida. Yadda ake ajiye abinci a gida shine idan aka sa abinci da yawa, so a kwai wani ɗaki da ake kiranshi ɗakin ma'ajiya wato store kenan, so nan ake zuwa a tara abincin. Idan lokacin da za'a yi amfani da shi, zanen ɗakin za a shiga a ɗebo, iya abin da za a yi amfani da shi.

Kana musafaha da mutane? Tabbata muna musafaha da mutane. Domin a addinin mu ya bada daman idan anyi sallama ma a yi musafaha da mutane. Su a gaggaisa, so du wanda muka haɗu dashi muna musafaha dashi. Ƙaramin yaro ne ko babban yaro ne ko wanda ya girme mu ne, so duka muna musafaha dasu.

Ya ƙiba? Kanacin salati? Eh, inacin salati a abinci ba ina cinshi sosai. Musamman in aka samai wannan man- man nan da'ake sawa. Ina cinshi sosai yanada daɗi. Amma musamman a shinkafa.

Cin abinci ta--, cin abinci tare, tare a kwano ɗaya. Ku faɗa game da wannan al'ada a gidanku. Wannan al'ada mun taso tun muna yara ana yin ta a gidan mu. Za a haɗa maka abinci da tsakaninka da ƙaninka. To wannan abu yana ƙara dankon zumunci, na aƙara soyayya a tsakanin juna. To wannan shine al'ada.

Yaya kuke ajin hotuna, hotuna da tunanin iyali? Yadda muke ajin hotuna da tunanin iyali, muna ajesu a kan wayan mu ne, nan kuma muna yin na kati domin koda babu na wayan to muna da na kati to haka muke aje hotunan iyali nan kuma wasu mana sa su a ɗaki.

Ku gaya man game da ranar da ta tafi ba kamar yadda kuka tsara ba. Ku gaya mana game da ranar da ta tafi ba kamar yadda kuka tsara ba. Ranar ranar Juma'a na rana tana ta zo, ta zo ne yadda na tsara ba haka ta tafi ba.

Ku bamu labarin ra-ku bamu labarin rayuwar 'yan kasuwa a unguwarku. Labarin rayuwa da yan kasuwa a unguwar mu labari ne yadda su ke kasuwancin su ke sauƙaƙa da farashi. Gaskiya suna ƙoƙari yan kasuwa a unguwar mu suna sauƙe farashi sosai. Mark! Lolo!

Ku gaya muna game da shagon da yake kusa. Shagon da yake kusa shine shagon provision, shagon kayyayaki haka. Shagon da yake kusa da mu ke nan. Ana sayar da irin su biredi, ɗan siga, madara. So.

Hasken rana da na'uran adana wuta yaya suke canza batun wuta a unguwarku? Yadda suke canza batun wuta a unguwar mu, so suna taka muhimmiyar rawa. Yanda ko an ɗauke wuta ma, bazaka san an ɗauke wuta ba a unguwar. Namu, domin ko'ina zaka ganshi da haske, ana amfani da sola da batir.

Ku faɗi, yadda kuke shirya gida idan baƙi za su zo? Yadda muke shirya gida idan baƙi za su zo, da zarar sun sanar da mu, to zamu share gidanmu, mu gyara ɗakunanmu, mu ware ma baƙi ɗakin su, sannan mu musu abinci, mu kawo ruwa mu ijiye musu, da sun zo su huta, su yi wanka su ci abinci, su haka muke shirya gidanmu.

Wacce al'ada kuke son canzawa sabida lafiyar ku, yaya za ku fara? Al'adan da nake so na canza sabida lafiyar mu shine cin abincin kwanta. Wannan al'adan gaskiya ina son na canza ta sosai sabida bana son wannan al'adan kuma za mu fara kwanan nan cin abinci kaman.

Kuɗi a hannu ko biya ta waya, wanne yafi yawa a inda kuke zaune? Wane kuke amfani dashi? A inda muke gaskiya, kuɗi a banki a waya yafi yawa, fiye da kuɗi a hannu.

Wane amfani ke cikin zama a unguwa mai taimakon juna? Amfanin da yake cikin zama a unguwa wadda ake taimakon juna suna da yawa gaskiya. Kaman zakaga, tarbiyya, za'a samu tarbiyya da haɗikan al'umma sosai a unguwar nan.

Ku gaya mana game da gada, hanya ko gini da kowa ya sani a nan. Gada shine gadar kogin Niger, to Niger Bridge. Wannan kogi da gadan kowa ya san ta a Najeriya. Duk wani wanda yake Najeriya ya san ta ko ba ya Najeriya.

Me yake ba ku ƙarfi da safe? Abin da yake ba mu ƙarfi da safe shine iyalan mu. Mun tashi muka ga iyalan mu suna kusa da mu, so muna ƙara ƙarfi a jikin mu, mu ƙara neman abin da za mu kawo musu, so gaskiya iyalan mu suna ɗaya daga cikin masu ƙarfafa muna gwiwa su ke ƙara mana ƙarfi da safe.

Yaya kuke cinikin kuɗin aiki da ma'aikacin hannu kamar maƙeri ko maɗinki? Yanda muke ciniki ciki ciniki dasu shine muna tambayansu abunda zasu mana sai su faɗa mana kuɗin sai mu rage. Haka zamuyi har mu daidaita mu basu kuɗaɗen su.

Ku gaya mana game da koko. Koko wani abin, abin sha ne ko ince abinci wanda ake yinsa da gero wanda za'a niƙa ge-, za'a a sarfa gero a niƙa shi sannan a zo a, a, a yi koko da shi. So abinci ne da ake sha sosai kuma shi bai da nauyi sosai. To haka yake.

Ƙungiyar taimakon juna ko ajiya, yaya suke taimakawa mutane? Suna taimakawa mutanene alokacin da mutane suka shiga wani matsin lamba kowani hali. So alokacin wannan, za'ayi amfani da wannan ƙungiya da wannan kuɗaɗen da ƙungiya take dashi domin a tallafawa mutum ya fita daga cikin wannan halin.

Wane aiki kuke so kuyi? Koda ya gajiyar da ku. Aikin da mu keso muyi ko da mun gaji shine aikin fenti. So wannan aikin yana wannan matuƙar burge ni, so ko na gaji ina iya yin sa. Ina ɗan fenta bango haka ko alluna haka. To wannan aikin shine aikin da nake so in yi ko da na gaji.

Ku kwatanta yadda unguwarku take a kwanaki gabanin. Sallah. Yadda unguwarmu take gabanin Sallah ita ce zaka ga kowane, kowane, kowane layi ana ta shirye shiryen sallah. Zaka dinga ganin raguna ko shanayen ana ɗaure su a ƙofar gidaje domin ana jiran Sallah.

Ku ba mu labarin wata rana da komai ya rikici amma daga ƙarshe ya daidaita. Wannan rana ita ce ranar bikin abokina da muka je, so an samu takaddama tsakanin dangin, dangin amarya da dangin ango. Amma dai daga baya komai ya zo ya, yayi normal.

Ku bayyana yadda kuke zuwa wurin likita? Yadda muke zuwa wurin likita, da zaran mun ji jikin mu ya canza ko bamu da lafiya ko muna jin wani abu a jikin mu sai mu je wurin likita ya duba mu, ya ba mu magunguna yan shawarwari ya ba mu, so haka muke zuwa wurin likita. So zamu je.

Al'adar wanke hannu da tsabta, yaya taka ku a gidan ku? Al'adar wanke hannu, hannu ta kahu ne a gidan mu tun muna yara. So idan zamu ci abin da za mu ci, musamman abinci za'ace saika wanke hannu idan ka gama kuma ka wanke hannu. So wannan al'adar ta kahu tun mana yara.

Hausar makaranta da, da hausar gidan ku, wane bambanci kuke ji tsakanin su? Bambancin da muke ji tsakanin hausan makaranta da hausan gida shine, ita hausar makaranta ana, ana bin ta bisa ƙa'ida, ita kuma ta, ta gida ba a bi ƙa'ida. Kawai za ka faɗi kalmomi ne yadda ka ga dama, ita kuma na makaranta dole sai ka bi ƙa'ida.

Babban birni da ƙauye, ku faɗa banbancin rayuwar, rayuwar duka, duka biyun da kuka gani. Rayuwan ƙau, birni yafi daɗi gaskiya, domin akwai abubuwa na cigaba. Rayuwan ƙauye kuma gaskiya babu abubuwa na cigaba, babu abubuwa na more rayuwa. To haka banbancinsu yake.

Lokacin da nake fara aiki kullum shine ƙarfe tara na safe. So daga lokacin nake fara aiki na sai in tashi. Ko an gama aiki na ƙarfe huɗu da rabi, ƙarfe biyar sai in tashi. So ƙarfe tara, tara nake fara aiki kullum.

Ku ba ma, ku gaya mana labarin iyali da ake yawan bayarwa daga farko zuwa ƙarshe. To labarin iyali da ake fara ba da wa daga farko zuwa ƙarshe shine labarin iyali yadda ake zuwa makaranta, yadda ake fara sa.

Ku bamu labarin wata shawara mai wuya da kuka yanke wadda haƙuri nadama ba shawaran da mukayi wadda ba muyi nadama ba muka yanke ta mai wahala shine lokacin da muka rabu da matar mu, to muka sake ta. Saboda shawara ne.

Ku gaya mana yadda ake kare kai daga cututtukan damina. Yadda ake kare kai daga cututtukan damina ita ce ana alluran rigakafi, sannan ana tsaftace magudanar ruwa domin kada a samu ambaliya da kwalara. So haka ake yi.